Yauwa muna fara jadawalin aikin mu ne daga karfe takwas na safiya, muka fita zuwa karfe goma sha daya. Na rana muna tsayawa muyi break, sai bayan nan kuma muna cigaba, don muka cigaba zuwa karfe.

Eh wayata tana cika ajiya, sabida ina da abubuwa da yawa da nake, nake amfani da ita, kuma adadin abun da take ɗauka baya wuce sixty gigabyte. Sai dai nakan rage domin na rage abubuwan da na gama amfani dasu ko kuma na, na suka.

Mm-mm, na fi son AC akan fanka, saboda iskar AC tafi daɗi a jiki. Iskar fanka, wannan iskar da take kaɗawa tana iya tada mara, musamman in ka kwana biyu ba ka kunna ba. Sabida haka iskar AC na fi so akan ta fanka.

Idan ra'ayina yazo nakan iya bada shi a wajen aiki sabida yadda za a je a kwatanta kaza. Idan aka yi kaza za a iya samun wata matsaya mai kyau sabida haka tunda aiki ne na kowa ayi shiyarin idea, ayi shiyarin fasaha.

Ina samun ƙwarin gwiwa ta hanyar kuɗin shiga da suke shiga aljihu na. Wannan yake ƙara bani himma wajen ci gaba da ayyukana. Wannan shi ne ƙarfin gwiwata. Idan na samu kuɗin shiga sun ƙaru, nakan ƙara samun ƙarfin gwiwa.

Ni nakan samu cimaman manufar tallace-tallace ta hanyar social media, ta hanyar WhatsApp da kuma Facebook. Nakan yi tallace-tallacen harkokina, sabida haka ina samun manufa a tallace-tallacena ta hanyar samun cinikayya.

Ni nakan duba kalanda amma ba kullum ba, sabida idan na duba kalanda kwana biyu kan su wuce. To ina riƙe da kwanaki jiya, mai kalanda tace nawa ga wata, yau ma nawa ne ga wata, so ba kullum nake duba kalanda ba.

Ei ƙwarai na kan iya ba da barkwanci ta hanyar zama a cikin mutane masu damuwa da wanke musu zukatansu da kalamai na barkwanci masu daɗi. Ƙwarai ina iya ba da barkwanci sosai ma kuwa.

A'a, ba kullum nake buɗe Bluetooth ba. Nakan buɗe Bluetooth sa'i ne, bayan sa'i, ba kullum ba. Saboda haka bana cikin wa'indace suke buɗe Bluetooth kullum. Ni buɗe Bluetooth ɗina a lokaci ne na bukata, kuma ba kullum nake buƙata shi ba.

A'a, ni kam na fi son kayan zaki akan na gishiri. Ina son kayan zaki sosai sosai akan sama da kayan gishiri. Kayan zaki suna yi mun dadi a bakina sabida haka na fi son su akan na gishiri.

Ina da adadin bokatai da suka kai guda uku a gidan da nake. Sabida haka ina da bokiti guda uku da nake amfani da su a cikin gidana. Wa'innan bokatai da su nake yin duk harkokina na yau da gobe.